Eh gaskiya ne ina amfani da sanarwar app saboda shi notification shine yake ganar da ni cewa baƙon abu ya shigo wayata. To idan ya shigo wayata kaga daga nan zan je in duba in ga saƙon in mai amfani ne in an tambaya ce zan ba da amsa duka na yi.

Atoshi kallon madubi yana tasowa ne. Kuma wannan na nufin cewa za ka iya duba. Ni dai kamani ina iya duba madubi sau uku, ina iya duba madubi sau huɗu. Da safe bayan na gama wanka zan duba madubi. Lokacin da rana nai Sallar azahar zan iya duba madubi. Sannan bayan na dawo gida daga sallan magariba zan iya sake duba madubi.

Kwarai, da gaske ina cin citta saboda ita citta tana da amfani a jikin ɗan adam kuma ita citta tana ƙara wa abinci daɗi da ƙamshi. Haka idan zaka sha tea, idan ka sa citta tana sa tean ya yi ƙamshi. Naka citta abar abu ce sanannen a jiki. Idan kana shan citta tana maganin sanyi a jikinka kuma wannan yana bani dama in samu, ah, gamsuwa a lokacin ina ke cin duk abinci ko kuma shayin da yake akwai citta a cikin shi. So citta lallai, ah, ƙawa ta ce.

Ita waya ta ai abokiyata ce. Babbar ƙawa ta yanzu a duniya ita ce waya ta. Waya ta ina amfani da ita ne awa ashirin da huɗu. Idan ka ga waya ta ba a hannuna ba, to bacci nake yi. Saboda mafi yawancin ayyukana gaba ɗaya na gida da na ofis ina yin su ne a wayata. Kuma, a, yawanci hatta data da nake sawa yin amfani da laptop dina ko desktop dina duka ina amfani da data ne daga wayata. So! Waya ta ita ce kusan komai. Wa idan wani abu ne nake ajiye wa wanda nake adana wa in taskace shi, ina adana shi ne a cikin wayata. Saboda haka ko da yaushe nake ƙoƙarin samun wayar da take da, a, rumbun aji abu mai yawa. Saboda haka lallai wayata babbar ƙawa ta ce.

Ina hutawa, ko in ce na raba hutuna a gurin aiki gida biyu. Toh dan haka zai zama na rage ai na raba aikin kenan gida uku. Idan na isa da safe, na ci gaba da gudanar da aiki har zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi, inda daga nan zan yi ƙoƙarin shiga ai zan yi hutu, aa kamar minti talatin. So daga nan sai in dawo. Ba zan sake hutawa ba, zan ci gaba da aiki har zuwa ƙarfe biyu sai in huta zuwa biyu da rabi. To daga nan kuma idan na ci gaba da aiki sai lokacin tashi.

Ina kunna tsaron batiri amma sai idan buƙatar hakan ta zo. A nakan yi ƙoƙarin cewa ko da yaushe wayata tana da caji. Duk lokacin da kuma cajin ya zo ƙasa, zan yi ƙoƙari yin amfani da power bank. To amma idan aka ci tura, abubuwa suka ci tura, ya zama ga ni wurin da ba power bank ɗin ko kuma ga power bank ɗin babu caji a cikinsa, sannan na wayan ya ƙare, to ina amfani da wannan mataki na tsaro na batir domin in samu batir ya ɗore, ya kai ni inda zan samu agajin gaggawa.

Gaskiya ina kulle ƙofa kullum saboda yanayi na tsaro, kasancewar ƙasanmu babu cikakken tsaro kuma ko wane abu ne ya faru ka kira emergency sai a daɗe ba a zo ba. Wannan ya sa ko da yaushe nake kulle ƙofofi na. Zan kulle ƙofar gida, zan kulle ƙofar falo na, zan kuma kulle ƙofar bedroom dina saboda tsaron lafiyata.

To, ah dai ita saƙonnin sun kasu kashi kashi. Don haka ina amfani da app kusan a kashi kashi ma'ana kowane app nakan yi amfani da shi daidai da saƙon da yake karɓa. Alal misali, ina amfani da ema-- Gmail saboda saƙonnin da suka shafi Gmail. Ina amfani da email saboda saƙonninsa shi ma. Sannan ina amfani da Mega saboda saƙonnin da suka shafi bidiyo da audio masu nauyi wajen aikawa. Sannan kuma ina amfani da WhatsApp shi ma wajen tarawa da aika saƙonni. Sannan ina amfani da, ah, Instagram shi ma wajen aika saƙonni da kuma, ah, ah, wannan, ah, taskace su. Ina amfani da, ah, wannan YouTube shi ma. Kai ga, sanannai da yawa kamar yadda na ce ko wanne ina amfani da shi ne daidai da irin buƙatar da nake yi da shi.

Ina yanke farce kowani sati ne. Duk ranar Alhamis nake yanke farcen ƙafafuwa na da na hannuwana. Ka ga mako ɗaya kenan kwana bakwai. Su wannan kuma ina yi ne saboda ya zama ƙumbunana sun kasance cikin tsafta a ba tare da datti yana zama a cikin sauƙi.

Launin bangona musamman a ɗakin kwana na wato bedroom, shi tsanwane mai haske light green ke nan. Sannan kuma a falo na akwai ash color. Wa wannan su ne wa abin da suke kalolin da suke a bangayena. Sannan in ka fito tsakar gida fari ne da ratsin blue.

Gaskiya bana shan ruwa mai sanyi saboda haɗarinsa amma ina shan ruwa mai ɗumi, ina shan ruwa wanda yake salab. Shi ba zafi ba, shi ba sanyi ba. Dalili kuwa saboda shan ruwan sanyi yana taɓa murya kuma ni ina waƙa, eh ina duk abin da zai taɓa muryata ina kiyaye shi. Toh sannan kuma ga kiyayan lafiyata. So wannan yasa bana amfani da ruwa mai sanyi.

Ita kasuwa, ah, tana da lokacin zuwa sannan kuma akwai lokacin da yake zuwa ba cikin lissafi ba. So a normally duk ranar Juma'a nake zuwa kasuwa domin yin sayayyar kayan abinci. Sannan kuma, ah, ina zuwa kasuwa lokacin da wata bukata ta taso. Sannan ina sayen kaya online. Ina sayan kaya wanda za'a zo a kawo mun hakko far gida, I delivery hakko far gida na in karba. So don haka, sayayyar tana faruwa ne daidai da yadda lokacin buƙatar abun ya taso. Saboda mu'anan Najeriya ba wani kuɗi muke da shi ba. Mutane ba su da kuɗi, sai lokacin da ka samu kuɗin, sannan kake kokarin ka je kasuwar. Ba wai kana da kuɗin bane a aje don haka duk lokacin buƙata zuwa ka ajiye ma kanka lokaci guda ɗaya wanda sai ya zo sannan haka je kasuwa. Ba haka ba ne saboda yanayi na tattalin arziki.

Eh to ina rubutu da sauri, saboda musamman idan ina rubutu akan kwamfiyuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa tinda tafin ne so ina yin shi da sauri. Sannan idan kuma ana maganar rubutu da biro ne, ina rubutu da biro kuma na iya rubutu iri-iri. Ina iya rubutu wani lokacin ma mutane suna cewa da in buga musu rubutu da kwamfiyuta gaba da in yi musu rubutu da hannuna yafi musu kyau.

To shi kira a wajen aiki ah! Ya danganta saboda mu in ka kalli yadda rayuwar mu take mu a nan arewacin Najeriya za ka ga babu wani abu na ake kira management a ciki ko manajojin da ke kula da hidimomin ka ko mai kai ka ke yi ma kan ka. Suna haka duk wanda yake da bukata a gurin mu nan take zai buga mana waya haka kuma sanda muke da buƙatan mu ba za mu buga waya. Don haka a ko da yaushe ina iya karɓa kira sau hamsin wani lokacin ya fi wataran kuma ba zai kai ba.

Sosai kuwa. Wannan ya sa ma wayata nake sa ma ta antivirus. Shine makari daga cututtukan wayoyi. To ina sawa saboda ina harka da wayoyi ko kuma ina harkar da za'a tinka tura mun abubuwa daga wasu wayoyin ko daga wasu kwamfutocin. To hakan yana ba da damar, ah, cututtuka su shigo waya, wato virus. To don haka ya zama wajibi a gareni ina amfani da antivirus. Yanzu haka a kan wayata akwai antivirus. A kwamfutocina, that is laptop dina da desktop duka akwai antivirus. Saboda ba, ah, wayata da su kwamfutocin kariya daga cututtukan da za su iya kama su.

Ai faɗuwar rana abun aje a kallane, da yake muna ina harkar da ta shafi, ah, film da kuma entertainment. Wannan lokacin na faɗuwar rana muna kiransa da golden hours. Lokaci ne da na musamman da muke zuwa mu jira shi, mu ɗauke shi da kanmu. Sodan haka wannan wani lokaci ne wanda, wato idan ma mutum bai san wannan lokacin ba, ran da ya je ya gan shi, zai san lalle kallon shi yana da dadi.

Sosai kuwa. Ai a wannan lokacin duk mutumin da ka ji an ce bai ajiye a yanar gizo, to bai ma san zamanin shi ba. Bai san a wane zamani yake ciki ba. Don haka ina ajiya a yanar gizo, ina ajiya a YouTube, ina ajiya a email, ina ajiya a Gmail, ina ajiya a Mega, ina ajiya a Instagram, ina ajiya a Facebook, ina ajiya a WhatsApp, ina ajiya a kusan duk platform da nake amfani da su irin Snap duka. Eh wa yan nan application da nake da suke cikin wayoyinmu duka ina ajiya a kansu.

Yana zama a kan gwiwa saboda musamman lokacin sallah. Lokacin sallah yana zaman kan gwiwa saboda shine zaman da yafi daɗi a lokacin sallah. Haka shi zaman a kan gwiwa yana bada lamar da cinyoyinka, jujjuyoyin da ke cinyoyinka za su rinƙa miƙewa, su samu kamar a matsayin exercise.

A'a bani da wifi a gidana. Haka bani da wifi a wajen aikina. Amma ina da wani ɗan ƙarami, ah wanda na hannu ne, wato mobile wanda su kamfanin MTN suka kira shi da mifi. So 4G ne ina amfani da shi. Ah amma na kamfanin Airtel ne ma nake amfani da shi. Ah shi kuma ba wani babba bane ba sosai. Bai wuce ka ɗora waya guda huɗu zuwa shida ba. Amma dai lallai ina amfani da shi kuma ina jin daɗin shi sosai.

Ba na kunna kyandir a gidana saboda shi kyandir haɗarin shi yana da yawa. Aaa, akwai yara ƙanana sannan akwai kuma manya din a gida wanda wani lokacin za ka gitta, akwai labulale sannan kuma ga gidajen mu ƙanana ne ba masu faɗi ba. Aa kuma sannan muna da labule kusan a kowane wuri. So idan ka ce za ka yi amfani da kyandir, haɗarin da za ka riska zai iya ba da haɗarin gobara, zai iya samar da haɗari na wuta ta kama gida yayi gobara. Wannan ya sa lalle mu ke kiyaye sa. Sannan kuma ka ga wani lokacin yana ɓata wuri. Ruwan kyandir ɗin da yake zuba, za a ga in ba ka samu kwanon ko faranti mai kyau ka sa shi ba, za ka ga yana zuba yana ɓata wuri. Kuma har naso za ka ga yana yi. Ba na kunna kyandir a gidana saboda shi kyandir haɗarin shi yana da yawa. Lokacin da kuka ba su dama suke wasa da shi a gabanku, to wata rana ba kwanan za su yi wasan ƙila kuma wasan ya kai ga gobara ta tashi. Idan gobara ta tashi bayan asarar dukiya da za a yi ana iya samun haɗari na asarar rayuka. So duk abin da lafiya za ta taɓu, duk abin da dukiya za ta taɓu, ya kamata a ce mutum ya kiyaye shi, ya kamata a ce mutum ya kare kansa daga faruwa daga wannan. Sannan mu a gidajen mu muna amfani da gas wajen girki wato ga cooking gas, gas cooker sorry gas cooker. So idan muna amfani da shi ka ga shi kuma yana da haɗari wajen lokacin da wuta tsirara ta take kai da komowa. To lokacin da shi kuma ka ke amfani da gas idan akwai irin wannan wuta ta kyandir to ka ga duk wannan wani abu ne da zai iya faruwa kuma ya zama ya faru mafi haɗari. Allah ya kiyaye.

Aƙalla sau biyu, dalili su biyu saboda da safe idan gari ya waye kafin ka fita zaka yi, da yamma idan ka dawo kafin ka zauna za ka yi. Saboda haka in kana wannan ɗakin zai kasance cikin tsafta a koda yaushe.

Ina iya jefa dutse nesa sosai kuwa, saboda tun lokacin muna yara muna yin wasan jifa muna zuwa kuma na je jefa tsuntsaye. To har zuwa yanzu ina da wannan a dabaru na jifa kuma indai zan jefa a ina da ƙarfin da zan jefa shi ya nisa.

Kusan komai da ake saye a kasuwa, a kasuwa nake sayan shi. Duk wani abu da mutum ke zuwa ya saya a kasuwa, to ni ma ina zuwa in sayi shi a kasuwa. Kawai kuma a lokaci ɗaya ina saya online, ah, ta internet kenan. Amma dai kam duk inda abin da aka sani da ɗan adam ke zuwa ya saya a kasuwa ko yake da bukata, to in dai bukatarsa ta taso min, to ina zuwa kasuwa ne in sayi shi kamar dai da ko ake so.

Ah, shi miyau ko kuma in ce tofar da miyau ƙazanta ne. Wa'ana zubar da miyau ko ina ƙazanta ne. Don haka shi zubar da miyau muna zubar da miyau ne a gudun da ya dace, ah, domin kiyaye, ah, yaɗuwar cututtuka da suke faruwa a cikin miyau din. So dan haka zubar da miyau ko ta ina ba ɗabi'a ba ce kuma ba kyautawa ba ne. Dan haka yana zubar da miyau ne a wurin da yake da muka tanada domin zuba gonar.

Shi da aiki mai muhimmanci ana ba shi muhimmanci ne. So ina ba ayyuka masu muhimmanci muhimmancin da dole a tsattsara su cikin tsari, cikin girma da arziki. So ayyuka masu muhimmanci nan, ah, suna da banbanci da in aka yi su da muhimmanci to za a ga su mai inganci.

Eh ina duba kalanda musamman da safe duk lokacin da na tashi da safe nakan kalli kalanda, lokaci da kalanda domin ya tuna min wace rana ne da kuma meye da meye, yake gabana, me zanyi. Idan ina da wani abu dama tintini da nayi booking cewa zanyi a wannan rana, to da na gani zan tuna. Don haka ina duba kalanda kullum.

Ita dariya tana zuwa ne lokacin da wani abu mai na nishaɗi ya iso ga zuciyar mutum. Wani abun burgewa ko wani abun daɗi ya zo ga mutum toh yakan sa shi ya yi dariya. Toh dan haka ina dariya kuma daga cikin abubuwan da suke sa ni dariya akwai barkwanci wato comedy. Idan ina kallon abun barkwanci yana sa ni dariya.

Eh na fi son naman rago idan ana maganan manyan nama sannan kuma an zo bangaren tsuntsaye to naman kaza wato chicken. So saboda haka shi naman ya zo kala kala kuma don haka son naman sai shi ma ya zo kala kala. So amma dai naman da na fi so in general shine naman kaza sai kuma naman rago.

Gaskiya a yanzu ba na iya ba, amma da ina yi tsallen igiya amma yanzu ba na iya yi saboda yanayi na girma da kuma ƙasusuwa sun tsufa. Tunda yanzu mutum yana da shekara kusan arba'in. So amma ga in the ADH duk muna yin wannan tsallake-tsallaken.

Toh da yake mu anan Najeriya a arewa kaman Kaduna, muna da bukukkuwa iri iri. Akwai na addini, akwai na karshen shekara, akwai kuma bukukkuwa na al'ada irin hawan salla, hawan daushe da makamantansu. Amma in wanda na fi so ne, ni nafi son bikin Maulidi, saboda shi zaka ga kowa ya fito ƙwan shi da kwarkwatan shi babu talaka babu mai kuɗi.

A lokacin da na kamu da mura, na farko dai ina neman maganin mura. Na biyu kuma ina kokarin ƙara shan ruwan zafi wato tea fiye da wanda nake sha da. Sannan kuma ina kokarin, a, ƙara, a, shafa man zafi a hancina da gefen fuskata saboda in samu sauƙi da wuri.

Sosai ina aje kwafin bayanai na, saboda ai duk mutumin da ya zama bai iya aje wani kwafin bayanan sa, to wannan mutumin ya zama bai tat, bai san ma ina ya nufa ba. Domin gaban ka da bayan ka, so kana ajiwa akwai abin da za ka yi shi yau, amma ba za ka sake neman shi da sai bayan shekara ɗaya ko biyu. To idan ba ka aje ba ina za ka gani? Su don haka ya kamata ka aje kuma ma ina ajiwa.

Rubutuna yana da kyau. Hakan ma ya sa mutane da dama suke zuwa su bani ayyukansu don in musu rubutu. Kuma zan iya maka rubutu kamar kala biyar ko shida. Ko wanne idan ka zo ka gani, za ka ce wani mutum ne da ban yi rubutun. Kuma na iya yin shi da kyau ya ba ka sha'awa. Toh wannan ya sa mutane ke zuwa wurina, so bayan rubutuna na kai nama ina yi ma wasu rubutu.

A gaskiya ina shan ruwa sosai. Ina shan ruwa don ina shan ruwan da ya kai ina ganin kusan four litre. Kila ma wani lokacin yana fi. Kuma a rayuwa na duk inda nike kusa da ni zaka ga akwai ruwa a kusa. Ko da bana jin ƙishi ina shan ruwa.

Ita kasuwa ana zuwanta ne ko ina zuwanta ne lokacin da ya kama. Saboda ita kasuwa da buƙatar zuwa kasuwan yana tasowa. Mu a Najeriya kuma a arewacin Najeriya inda talauci yayi yawa, so mutum ma bai da kuɗin da ya ajiye ballanta na a ce wai yayi aje lokacin zuwa kasuwa. Saboda haka yasa duk lokacin da kuɗi yazo maka a lokacin zaka kama hanya kaje kasuwa ka sai abin da kake da buƙata.

Eh gaskiya na sa wayata, ni na sa da kaina. Na sa ta yadda take daidaita haske da kanta. Kuma hakan na nuna cewa hasken na yi mai ido yawa wani lokacin. Haka nake sa shi a wannan yanayin.

A so da yawa nafi cajin ta da daddare. Idan na dawo na gama duk abin da zanyi zan kwanta bacci, siyan sata a caji kafin gari ya waye ta cika. Sannan wani lokacin yanayin yanda nake amfani da ita yakan sa da rana ta sauka, kafin ta ƙare sai in yi ƙoƙari in sake mai data a caji.

So gidan abinci gasu nan kala kala, amma dai gidan abinci wanda na fi so shine, ah, gidan abincin iyawo. Mama food ne kuma suka yi modernizing din shi zuwa na zamani. So don haka nan ne wajen cin abinci na mafi jin daɗi.

A'a ai, in dai maganar gaskiya ake yi ai AC yana gaban fanka. Don haka na fi son AC da fanka. Saboda ita fanka tana buɗe iska ne kuma iskan nan tana iya maka yawa tana fa. Amma shi AC yana silale ɗakin ne gaba ɗaya sanyi a lokaci ɗaya.

A wannan zamanin ai ba ka da wani hanyar aje kuɗi da ya wuce banki. So banki muke, muke aje kuɗi kamar yadda kowa yake ajiye wa saboda ita ce hanya mafi sauƙi da ɗan adam zai iya aje kuɗi a rayuwarsa.

To muna yin taron mako so ɗaya a mako ɗin, saboda duk ƙarshen mako mukan zauna mu tattauna, ah domin samun mafita, domin ci gaba da kuma yadda ayyukanmu na yau da kullum za su rinƙa tafiya a daidai da tsari ba tare da tasgaro ba.

Ina tashi daga bacci kullum ƙarfe biyar da rabi na asubah Kuma idan na tashi nakan yi alwala in yi sallah, sannan in kintsa in fita zuwa atisaye. Idan na je na yi atisaye zan dawo kama ƙarfe bakwai zuwa takwas, in yi wanka.

Furen da na fi so shine Rose Flower. Rose Flower kuma bayan ƙanshin da take da shi tana da launi mai kyan gani. Sannan kuma tana taimakon wani lokaci na ƴaranta wadda a wannan lokacin muna mu'amala da ita sosai sosai.

Kwarai da gaske, IQR wani al'amari ne da zamani ya zo da shi wanda kuma ya kamata duk mai hankali yayi ƙoƙari yaga yabi zamani domin kada a barshi a baya. Wannan dalilin yasa duk lokacin da buƙatar amfani da shi ta zo, za a gana yi amfani da shi a cikin harkokina kamar yadda kowa dake son cigaba yake yi.

Abubuwan da nake tunawa na yara ita suna da yawa, amma dai muna iya kallon guda ɗaya daga ciki domin mu tattauna a kan shi. Yana tuna lokacin muna yara muna yawan yin gona irin ta yarinta, tunda mu baza mu iya zuwa gona ba a daji musa mu zo bayan gida mu yanki ɗan fili muyi noma, kowa mu rinƙa zagayowa muna duba kowa na taƙamaka ga gonanshi ga kuma amfanin shi yayi kyau.

Eh gaskiya, a yanzu bana koyan wani yare sai Turanci saboda ya zama shine yaren da a yake na gaba ɗaya a ƙasarmu Nijeriya. Amma sauran yaruka kamar French da Arabic na koyesu a baya a makaranta kuma har na yi jarabawa na cici a sai dai kuma yanayi ya sa ba a ci gaba. Sannan a Nijeriya muna da yaruka daban daban wadda su.

Mu da yake muna zama ne irin zama na 'yan uwantaka da abokantaka. Toh duk maƙwabtan mu mun san juna da su muke huɗɗan yau da kullum da su muke abubuwa. Duk abin da za ka yi ma a rayuwar ka sai ka involving maƙwabcin ka saboda yadda ake zama irin na amana.